A'a, ba na yi. Lokacin da nake dai ina dai playing music ko karatu ko wani abu dai ina saurara bayan na fito kuma a sannan ne zan ringa bitar abun da na saurara ko kuma na ringa bin ita waka.